A duk lokacin da nayi baƙo nakan tarɓe shi ko na karɓe shi a yanayi mai kyau tare da faraha sannan in girmama shi, in kawo masa abinci da abin sha, in ba shi waje ya huta. Bayan ya huta sannan mu tattauna dangane da abin da ya kawo shi.

Eh, wani lokaci ina rubuta kuɗaɗen da nake kashewa a wajen aiki, musamman idan aikin wanda aka ɗaura mun nauyi ne akan cewa in je in aiwatar da shi. To ba zan bari ba duk abin da na kashe sai na rubuta saboda a lokacin da aka kammala aiki an yi bayani tare da nuna yanayin yadda aka kashe wannan kuɗaɗen. Wannan shine dalilin da ya sa nake rubuta kuɗaɗen da na kashe a lokacin da nake aiki.

A duk lokacin da nake jin wata damuwa, gaskiya nakan karanta Alqur'ani, sannan na koma na yi nafila, na yi sallah, sannan kuma bayan haka sai in samu wuri in kwanta. To in Allah ya so yadda zan samu sauƙin wannan damuwan ko kuma an jima damuwann ya bar ni gaba ɗaya.

Yanan yanda nake ajiyan kuɗina, idan basuda yawa nakan samu waje in ajiyesu a gida. In kuma suna da yawa nakan tura su asusun ajiya na banki saboda kar in lalata su. Amma idan basu da yawa wanda zan iya amfani dasu koda yaushe, to nakan ajiyesu ne a wurina har lokacin da zan gama amfani dasu.

Eh, ina matuƙan shan ruwan ƴa'ƴan itace kamar irin ruwan lemu, na mangwaro, abarba da shauransu. Nakan matse ruwansu domin na ainihin sha. Musamman idan na same su suna da yawa, to nakan tattara ruwan matse sai na sha na yi amfani da shi. Yana da matuƙar amfani.

Yanayin abincinda nafici da safe, nakan sha ainihin ruwan shayi da burodi ko nasha koko da ƙosai, ko kuma wani lokaci in akwai abincin da muka rage daddare sai muɗumama shi muyi amfani dashi amma ina yawan shan shayi da burodi ko koko da ƙosai.

A lokacin da nake hutawa a wajen aiki shine lokacin da kowa zai je ya yi hutu na minti talatin zuwa awa ɗaya. To ni ma a wannan lokacin nakan ɗan huta saboda idan na huta sai na dawo na ci gaba da aiki.